Kana sanya safa kullum? Sapa, safa, safa. To gaskiya bana sanya safa kullum. Kwata, kwata, kwata bana sanya safa kullum. Hasali ma da a ci lokacin da ina fita kullum zan ce idan zan fita kullum zan sanya safa amma dai banaa sanya safa kullum. Ina dai sata idan buƙata ta tashi.